Eh, ina da dabbar gida sosai ma. Muna da raguna, ina da awakai, ina da talo-talo. Haƙiƙa ina jin daɗin mu'amala da wannan dabbobi ɗin domin abubuwa ne masu son kula. Muna kula da su sosai. Su na da muhimmanci a gare mu, more especially ma ita rago ɗin. Ina siya abi ne mai matuƙar muhimmanci a gare ni. Ga kare shima yana da matuƙar kyau sosai. Muna, yana, yana ba mu kulawa sosai. Yana gadin ɗin mu muna kula da shi sosai.

Kalmar sirri aba ce mai matuƙar mahimmanci a gare mu. Kasancewar duk abin da ɗan'uwanka ko 'yar'uwa ko wani naka ba makusancin ka ya ce maka wannan abu sirri ne ko ya ja ka gefe ya gaya maka cewa wannan sirri ne, ya kamata ka riƙe masa iya sirri. Zuciya ita ce mai rike sirri. Sosai muna rike mutane sabida za mu zo, in ka riƙe wa mutum sirri tamkar ka riƙe ka riƙe masa rayuwarsa ce sirri. Dole ne mu riƙe wa mutum sirri kuma muna ƙoƙarin muga mun ci gaba da riƙe sirri.

Ina ajiye hotunan wayata a Google Drive, kasancewar guri ne mafi tsaro wanda ba kowane zai iya shiga matuƙar bashi da wannan makullin sirrin ba. Amma idan ka ce za ka ajiye hotunan ka a abin da ya shafi file storage ko kuma gurin ee memory card ko image store mutane da yawa za su samu time abubuwa suna buɗawa suna ganin sirrin ka.

Gaskiya bana yin bacci da rana, ban iya ba. Kasan cewar tin fil azal ban taso da zama a gida ko da rana ba wai dan in huta ko da yaushe ina wurin aiki, kaga bacci rana ba zai samu ba a gareni. Saboda in ma na kwanta na ce zanyi bacci ranan baya yiwa, bana iyawa. Sai dai kawai in ta juye juye ina rufe idona. Haka nan zan tashi amma bacci nan ba zai zo ba. Saboda haka ban iya baccin rana ba gaskiya.

Ah ina, ina, ina, ina, ina, bana son abinci mai yaji kwata-kwata bana son abinci mai yaji. Dan ko gida na koma naje gida, na tambayi mommy na abincin da aka dafa, ina tambayota shin akwai yaji? In akwai yaji zata gaya mun idan babu kuma zata ce a'a ba yaji. In da akwai yaji zata gaya mun eh da ɗan akwai kaɗan sai in zuba abun da ya danganta. Idan miya ce, sai in sa ɗan kaɗan wanda zai tafi kad da wannan yaji ɗin ba zai bayyana ba. Idan kuma yajin ma yafito za ta gaya mun cewa kai gaskiya kai haƙuri akwai yaji sosai. Nemi solution, inema abun da ya kamata kuma in ci. A gari kuwa idan a wani guri ne ko a kasuwa ko a restaurant bana yarda in ci abun da yake da yaji gaskiya bana son abinci mai yaji.

Mm to, a app da muka fi amfani da shi idan saƙonni gaskiya yanzu WhatsApp ne nan. Mun fi amfani da WhatsApp don tura saƙonni, walau na kira ne, walau na gayyata ne ko kuma na sanarwa na wani biki ko wani taro ko wani meeting ko wani ƙungiya haka ko wani ziyara. Duk muna amfani da WhatsApp don sanarwa da al'umma ko kuma ƴan uwa ko ƙanne ko iyaye. Duk muna munfi amfani da WhatsApp gaskiya.

Mm gaskiya na fi son lokacin zafi a yanayi na lokaci na shekara, domin shi lokaci ne wanda jikin mutum yake yin kyau. Kuma ni zafi gaskiya bai iya bai cika damu na ba. Dan ko acikin ɗaki ma komai zafi ni bana rufe ɗaki kwanciya nake abuna a cikin ɗaki. Nake rufewa kai nake nufi. Amma zafi ni baya takura min na fi son dai lokacin zafi gaskiya.

Eh ina bada shawara a abun da ya danganci aiki, abun da na san mai kyau ne ina ba da shawara game da yanayin yanda za'a inganta shi. Abun da kuma naga ba mai kyau bane kuma muka ga yana neman ya kawo mana cikas a gurin aiki, to muna ƙoƙari mu ga mun bada shawara cewar ga abu kaza kar a yi abu kaza, idan kuma abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ba ma yin sa, to muna bada shawara cewar a kawo shi domin a ci gaba da yi don a aikin nan ya ci gaba da inganta kamar yanda kowane aiki yake tafiya.

Eh, in lokacin sanyi ya zo ina lilliɓa in zan kwanta ina sa bargo a jikina. Haƙiƙa kai ina lilliɓe wa jikina da bargo. Idan ko yanzu ma ka ga lokacin sanyi ya karatu ya shigo a yankin da muke, to dik san da zan kwanta gaskiya ina neman bargo in sa a jikina. Ko da kuwa in ina bacci na janye shi ban sani ba, to wannan sanyi yana ɗan sawa in farka sai in ƙara lalubo bargo na in lilliɓe a jikina. Saboda haƙiƙa idan ba bargo ba za ka ji daɗin bacci ba. Amma muddin kana da wannan bargo din a jikinka, tabbas za ka yi bacci mai matuƙar nishaɗi da jin daɗi. Amma in dai babu a lokacin sanyi ba za ka ji sanyi ba za ka ji daɗin baccin ka ba. Ba ma za ka iya yin bacci ba kwata-kwata.

Botiki mm to, zan iya cewa muna da botikai da yawa a gida. Ma zan iya cewa ban san iya adadin su ba. Damam tun da ni dai ban ci ka tsaya in dinga lissafa kayakin da suke gida ba. Amma haƙiƙa muna da bokatai da yawa a gida, akwai wanda nake wanka da shi karan kaina, akwai ƴaƴana duk ko wanne suna da bokiti na wanka. Aƙalla a babu a babu ina ga za a iya samun botiki goma zuwa sha biyu haka wanda ni dai nake gani bayan da wanda kuma suke ajiye a cikin banɗaki ko kuma a wurin ba- bayan ruwa ko bayan fulawa. Duk akwai botikai a gurin. Amma ban iya adadin sanin nawa ne muke dasu ba gaskiya.

Ina iya yin tafiyar nisan kilomita aƙalla biyar zuwa shida a ƙafa ba tare da na gajiya ba. Domin na kasance dama duk safiya ina ɗan fita in gari ya waye kafin in fita gurin aiki. Ina ɗan motsa jiki da ɗan gudu gudu haka. Wanda zai sa haka ba zan takura ba. Dan na yi tafiyar kilomita biyar ko zuwa shida a ƙafa. Sosai ina iya yi tafiyar kilomita biyar zuwa shida a ƙafa ba tare da na gajiya ba ko na hau abun hawa ba.

Eh, ina shuka tsire-tsire a cikin gida. Kaga abokaina ma, inq shuka masara acikin gidajen su mu shawara zuwa wani abokina da yake gina gida to mu ma da mukanyi nan gidan mu, ma mun shuka tsirai da dama, kuma haka yanzu ma muna nan muna shuka wasu don samun rawar wala da ni'ima mai daɗi a cikin gida. Haƙiƙa tsirai su ma, suna tasiri sosai a cikin gida. Muna kuma jin daɗin kasancewar gani launin tsirai a gida, domin suna ba da sha'awa, suna ƙara kyau gida kuma ni'imar gida.

Eh, muna da katin kasuwanci. Tabbas muna da rijistar kasuwanci. Domin shine ke tabbacin cewar kana da hukuma ta san da kasuwancinka. Bazai yiwu dama a ce ka zauna kana kasuwanci, kuma ahalin ba ka da shaidar cewa kana wannan kasuwanci a hukumance ba. Wanda idan hukuma ta san cewa kana kasuwanci, babu wani abu da ta tallafi ko na taimako da hukuma bata taimaka ba. Haka in wani abu na hatsara ya same ka saboda kasancewar ita wannan takarda ta shaidar kasuwanci da ka ahukumance, za ta taimaka maka sosai wajen kare maka kasuwancinka. Haƙiƙa muna da kat-- muna da takardar kasuwanci kuma muna amfani da ita kuma muna jin daɗin kasancewar mun mallaki wannan takarda ta kasuwanci.

Lokacin da na farka da safiya, ina fara godiya ga tsira subhanahu wa ta'ala. Sannan inyi wanka, in je in ɗauki brush in ɗau maklin in goge bakina. Sannan daga baya in zo in ci abinci. Bayan na ci abinci na gama na sha ruwa sai in je in ɗauki, ruwa in yi wanka. In shiga banɗaki in yi wanka in zo in yi dressing, in sa kaya na, in fita shago ko kuma in tafi ofis in lokacin ranar aiki ce. Abun da nake da safe kenan. Sannan kuma zan je in fara kafin nayi wankanma yanzu bayan na farka ina zauna in gaida mahaifana mugaisa su san cewa, an wayi gari lafiya suga lafiyata, in ga lafiyarsu.

Hakika na fison hawa matakala maimakon lifta. Domin idan kana hawa matakala tamkar kana yin exercise ne a jikinka. Kasancewar zaka ɗaga ƙafarka inci ɗaya, biyu, uku ka sauke, ka ƙara ɗaukowa ɗayar inci ɗaya, biyu, uku ka sauke ka ɗaura. Haka a saukowa ma idan ka tafi ka hau ke nan. To a saukowa ma haka. To kaga kamar kana yin exercise ne, kana motsa jikinka, kana haɗa jikinka. Zaka ji daɗi a jikinka maimakon saɓanin lifta. Ita kuma lifta ka ga kawai na'ura ce ka tsaya guri ɗaya ƙyan baka motsa jikinka za ta tafi da kai kawai ta kai ka inda kayi so. Amma ita kuma shi kuma matakala ka ga kai zakai exercise a jikinka, motsa jinka, ka ga gaɓoɓin su ɗan wartsake su wataya suji daɗi maimakon lifta. Gaskiya hawan matakala yafi, na fison hawan matakala.

Umm ta ina shara ɗaki na sau biyu ne a rana. Wani lokacin ma ina yin kusan kwana biyu ban share ba. To in abubuwa sun yi yawa. In ka fita da safe ka bar gida ba lallai ka dawo ba sai dare. In ka dawo kuma dare ji ka sha wahala ka gaji ka ga ba zaka tsaya wani share share kawai abunda zaka yi kawai bai fi kaɗan karkaɗe in da zaka kwanta ba kawai kwantawarka. Gaskiya baya wuce sau biyu. Ma'ana da safe ina samu lokaci sannan kuma idan na ɗan koma in na ɗan samu intabal a gurin aiki ko a shago na koma sai in ɗan duba inga abun da ya ɗan yi datti sai in ɗan kaɗe shi in share sai in koma. To in dai in kuma naga nomal nema sai in ɗau kwana biyu uku ma ban share ba gaskiya. Saboda kasancewar na san bani ni da wani damun saboda ni kaɗai na ciki bana kuma abubuwan da zai sa datti ya taru yayi over a cikin ɗakin.

Yanda nake jira a layi ita ka'ida ka ba ce mai mashin macin mai kyau. Ba zaiyu a ce don ka zo ka tarar wuri ana layi ba, kai kuma ka ce kai ba za ka bi wannan layi ɗin ba ko ka karya shi ba a'a, ina ba zai yu ba. Dole ne kai ma ka tsaya, ni ma in da na je wuri na tarar ana layen wani abu, abunda nake da buƙata kuma akwai wanda su ma suke da buƙata sun fi ni, to dole ne inbi wannan layi ɗin in tsaya har layi yazo kaina ba tare da damuwa ba saboda sun rigani zuwa maybe ƙila a cikinsu ma akwai wanda yafi ni buƙatar wannan abin kokuma yakeda wani uzuri amman ya daure ya jira ya bi layi, to don haka ina jiran layi bisa jin daɗi da kuma amincewa da bin doka da oda ba tare da karya layi ba ko kuma karya doka ba. A gaskiya abune mai matuƙar kyau mai mahimmanci muna jin daɗin bin layi muna fatan kowa ya kasance mai bin layi.

Eh muna inganta ayyukanmu sosai wajen ziyartar wurare wanda suke daidai da irin aikinmu, mu ga yaya yanayin nasu tsarin aikin yake da kuma shawarwari da muke samu daga wurare mabambanta domin inga mu inganta aikin mu. Idan kana ziyartar wani wuraren wanda suke da alaƙa da irin aikinka, kana ganin irin nasu abin da yake sun fiku a wurin. Idan kaga wani abu wanda bakwa yi so ku kuma sai kuyi ƙoƙarin kun inganta kunyi abun da ya wuce sama da nasu. Tamkar kasuwanci ne competition. To a ko da yaushe muna ziyartar wuri, mu ga cewar abubuwan da yake yi mu ma muke yi, shin muna da bambanci ko kuma namu ya fi nasu ko kuma nasi ya fi namu domin mu ga mun daidaita al'amura sun tafi daidai.

Haƙiƙa muna da dangantaka mai kyau. Shugaban wurin aikin mu mutum ne mai matuƙar mutunci. Muna ba shi darajar ƙimarsa da girmansa da mutuncinsa. Muna ganinsa da ƙima da mutunci sosai. Domin ba ya wulaƙanta kowa, ba ya raina kowa duk abin da yake mai kyau ne ko ba kyau. Wannan idan har yaga munayi zai mana tsawa, zai tsanda mu cewa. Wannan abun da muke bai dace ba. In abu mai kyau ne kuma zai yaba mana, zai gode mana, zai ƙara mana ƙaimi sosai da jimma da ƙwazo. Eh, ya yi godiya sosai bisa wannan jajircewa da ya ga. Muna aikatwa a gurin aiki kuma shi--- muna jin daɗin aiki da shi. Kasancewar mutum ne mai haƙuri, mai jajircewa, mai juriya, mai nuna ƙwarewa sosai. Ba kuma nuna bambanci. Kasancewar shi ne gaba da.

Ah gaskiya wayata bata daidaita haske da kanta hasse dai ni in daidaita ta, ma'ana sai na je na, in a lokacin rana ne, na yi na ƙara haskenta ya zama normal. Idan kuma dare yayi nakan zuwa in shiga setting in janyo in rage, domin yadda zai daidai da ido na yanda ba zai affecting ɗin ganin ya cutar da ni ba. Gaskiya waya na bata daidaita hasken ta da kanta saboda, ta ɗan zuɓa da yawa almost almost two years ina riƙe da ita saboda ingancinta da quality ɗinta. Kuma ina fatan samun wadda za ta dinga daidaita kanta da kanta. Amma gaskiya ni tawa bata daidaita haske da kanta. Matuƙar bani naje na daidaita shi ba yanda nake da buƙata ba.

Eh hakika ranar biyan albashi ina jin wani yanayi mai matuƙar daɗi a gare ni, da kuma ƙarin ƙarfi da kuzari a tattare da ni saboda ji nake tamkar na fi kowa a wannan daidai lokaci ɗin saboda kasancewar albashi zai samu wanda muka yi sha wahalar aiki ɗinmu, kuma za'a ba mu gumunmu mu mallaka domin muma muje mu biya wasu bukatun. Hakika kan lokacin biyan albashi kan, ina matuƙar jin daɗi, ina jin ƙarfin jikina da ƙwarin gwiwa sosai, sai nake jin kai na tamkar ma na fi kowa a wannan lokacin, ko kuma na fi ƙarfin sayan komai ma. Wani lokacin ma sai in rasa ma mai zan siya, tsabar jin daɗi, da kazar kazar, kuzari na suna ƙara suna ƙara ƙaimi sosai jikina ya ƙara hazama, amma lokacin da kuma babu kuɗi ba ɗan albashi bai shigo ba sai ka ga mutum yayi relax yayi shiru babu kazar kazar sosai, hakika muna jin daɗi sosai.

Eh ina tafiya zuwa wurare cikin natsuwa da annashuwa da walawala. Wani lokacin in tafi a ƙafa idan wurin ba nisa, wani lokacin kuma idan wurin yana nisa dole sai ka hau abin hawa wanda zai kai ka inda kake da buƙata da wurwuri saboda wani lokacin ana buƙatar ka je da wuri ba barka da zuwa.

Eh sosai ina iya bada ba barƙwanci. Dan abokai na sosai muna wurin, wurin ɗan taruwa haka muna ɗan, ana ɗan nishaɗi da barkwanci. Sai ana dariya sosai da barkwanci. Haƙiƙa ana jin daɗi sosai. Ana barkwanci wasa da dariya da barkwanci. Haƙiƙa ana jin matukar hakan. Kuma nima ina jin matukar hakan saboda wasa da dariya ne da nishiwa da anishiwa domin ɗebe wa juna kewa. Haƙiƙa muna jin daɗin junan mu. Barkwanci abu ne mai daɗi, mai kyau, mai muhimmanci, mai shawa, mai gabatar da, mai shigar da wani abun na karantarwa a cikinsa sosai.

Lokacin da na fi so na rana shine misalan bayan ƙarfe huɗu da rabi haka, gaban ƙarfe huɗu da rabi zuwa biyar. Ina son wannan lokacin saboda lokaci ne wanda yake da za ka samu damar ka je ka huta, ka kwanta, kaɗanyi relax, ka samu hutu. Kasancewar an yi aikace aikace an dawo gida. Wannan lokacin muna matuka sonsa sosai yana da daɗi ace kana zu ta adade wannan lokaci din.

A'a ban iya tuƙin mota ba, amma dai na taɓa yin, na taɓa hawa sau ɗaya, na tuƙa kamar wasa kuma ƙiƙa abun sha'awa ne wanda abokina ya bani nan nagwada kuma shima karankansa ba koya man akai ba, ba komai ba, kawai ya ga na jan ja ta dai da basira kawai mun ɗanyi. Amman dai yanzu dai ka ban dai kace in tuƙa maks in kai ka wani wurin ba in iya ba, kuma zan iya ba ka amsar cewa gaskiya tuƙin mota ban iya ba, ban koya ba. Amma muna fatan nan gaba za mu iya. Ban iya tuƙin mota ba at all gaba ɗaya.

Eh ban cika duba kalanda kullum ba. Kasancewar muna da wayoyi a hannunmu, kawai in ka kalla screen ɗin fuskar ka ga nawa ga wata yau, shi ke nan ya wadatar. Sai dai sometime haka muna kallon kalanda ɗin idan wani uzuri ya kama ana zan a tina wani abu na tarihi da ya riga ya gabata ko kuma wani abu da aka gudanar a rana kaza wanda ya kwanta wa mutane tunaninsa ya sa muka manta yaushe ne. To sai mu shiga kalanda mu tuno ranar yaushe ne muka yi wannan abu ɗin ko transaction ko abin da ya shafi harkar kuɗi ka manta ranar yaushe aka tura wannan kuɗin ko kuma yaushe za ka tura sai ka tuno ga wace rana ce kuma ranar wane wata sai ne sai mu ɗauki mu duba kalanda ta nuna mana ranar kaza ne ga watan kaza. Amma haka siddan a kai a kai ba mu cika a duba kalanda ba saboda muna ma'amala da wayoyi. Kawai kana duba screen ɗin fuskar wayarka za ka ga abin da ya shafi lokaci da kuma kwanan wata.

Eh ina yanke farce sosai a ƙalla sau ɗaya zuwa biyu a sati. Haƙiƙa this sati ina yankewa ran Friday. Bayan nan kuma inna shiga maka shiga next sati, eh talata har ina yanke farce na, ana hannu saboda shi farcen hannu ya riga futowa yana saurin futowa sama da ƙafa farcen ƙafa. To shi kuma farcen ƙafa sai, sai ka ga kun haɗu ka yanke farcen hannu sau ɗaya a tare amma shi kuma han zai riga futuwa to sai a karo na biyu. Ma'ana ran Friday zai taju sai in haɗa gaba ɗaya in ƙara yanka yanke wa sau biyu ke. Shi hannu hannu an masa sau biyu a sati na ƙafa kuma an masa sau ɗaya a sati.

Ina fita kasuwa da safe da wuri idan gari ya waye, na yi brush, na wanke bakina, na ci abinci, na shirya, eh, bayan na yi wanka kenan na shirya. A dududu, a wannan lokacin, a tsakanin bai wuce ƙarfe bakwai zuwa da rabi ba, na ke fita kasuwa. A tayi nisa na makara in je in fita kasuwa ƙarfe takwas. Wannan shine actual time in da nake fita kasuwa. Bayan da haka kuma idan har na gaza haka to, haƙiƙa na makara sosai a kasuwa. Amma ƙarfe bakwai zuwa da rabi shi ne lokaci na farko da nake ganin na tabbatar da na fita kasuwa zuwa takwas na safe.

Na fi samun kuzari da safe, inda idan lokacin da zan fita zuwa abin da ya shafi shagone ko kasuwa ko ma'aikata. Ai an fi samun kuzari a wannan. Amman da yamma kuwa jiki ya yi, ya yi, ya yi sanyi, ya yi ɗumi ai ba, ba za, ba kuzari a wannan lokacin. In kaga ka samu kuzari sai ka ɗauki gidan dare ka an yi wanka ka sa ruwan zafi a jikinka. Amma da safe ka fi, ka an fi samun kuzari. Na fi samun kuzari da safe daga safiya zuwa la'asar zuwa yamma haka. Wannan lokacin tabbas ana samun kuzari saboda ƙarfin jikinka yana jikin ka yana tare da kai ba ka sha wahalhalu ba. Manzama aka ce yamma ta yi kuma rana ta na neman faɗuwa, to haƙiƙa ka kuzari ya yi, ya yi ƙasa daga jikin mutum.

Umm, ina yin wanka da safe. Wani lokacin kuma ina yi da yamma. Gaba ɗaya dai nafiyin wanka sau biyu a rana. Na saba in gari ya waye kafin bayan na ci abinci, na yi brush sai in ɗauki in je in yi wanka in fita neman gurin aiki ko gurin kasuwa ko shago. To wani lokacin kuma sai bayan na tafi na dawo da yamma sai in zo in yi wanka. Saboda kasancewar ana samun ɗan yanayi, wani lokacin za ka ji sanyi ya yi yawa kuma ba ka da wuta ko kuma ba ka da hita, ba ka ɗaura ruwan zafi ba za ka haƙura ka bari sai da yamma sai ka zo ka ƙara ka yi wanka ɗin. Wa yana da safe ba ka yi ba. Haka ina ganin. Sai nan wani lokacin kuma ina iya yin wanka da ran da daddare bayan na dawo daga gurin aiki, shago ko kuma masana'anta.

Eh sosai kuwa, sosai kuwa. Muna cimma manufar tallace-tallace. Muna kanin haske sosai. Domin tallace-tallace abune mai muhimmanci a harkar da ya danganci kasuwanci ko kuma sana'a ko kuma tallata wani abu na ka. Indai har ka na yi hakika ka, ana cimma manufa, buƙata tana biya. Barin ma a ce abun da ka tallata abu ne mai matuƙar muhimmanci yana da kyau, yana da inganci sosai a rayuwar mutane. Mu isfiyali muna amfani da wannan hanyar tallace-tallacen ta yanar gizo irin su WhatsApp, su Facebook, X, Twitter ke nan, Instagram to duk da dai sauransu. Duk muna amfani da su domin cimma wata manufan mu ta talle wata haja ɗin mu domin samun mabukata ko masiya.